Mahaifiyata ta fi fafa mun baya, ita take bani ƙwarin gwiwa sosai duk abun da zanyi da ita na ke shawara. Ita take ƙarfafa mun gwiwa. Na biyu sai mahaifina shi yake ƙarfafa mun gwiwa na biyu. Na uku se babban yayata da muke bi. Babban yayanmu ita ma tana ƙarfafa mun gwiwa wajen duk wani abubu da zan bi. Na huɗu kuma sai oga na shi ma duk abin da zanyi ina yin shawara da shi yana ƙarfafa mun gwiwa, yana bani ƙwarin gwiwa, yana gaya mun, yana bani shawara da sauran su.

Ban cika rubuta rahoton ba amma sai na samu matsala a wani abu, shi nake zuwa nike rubuta rahoto. Ko a kotu ko a banki haka ko police station, ko sabuwa da sauransu anan nafiye rubuta rahoto da sauransu amma bawai ko da yaushe nake rubuta rahoto ba. Ina rubuta baya wuce sau ɗaya in naɗan samu matsalar shi kenan.

Eh yanda nake yanke shawara aiki, sai mun kawo abun da muka ga ya dace ko na ga abun da ya gani ya dace dani. Sai na samu oga, sai na zauna, sai muyi magana da oga muka yi magana. Sai muyi yanke shawara abun bai dace ba tutse. To ba ma yanke shawara. Koni kai na naga abun bai dace ba bana yanke shawara amma idan abun na ga ya dace shi ya fi daidai a wajen aiki to ina yin shawara sai na yanke. In mun zauna da oga muka yi magana sai na yanke. Oga ma in ya ce eh abun yayi to sai a yanke shawara daga nan shi ke.

Ba ma amfani da daret ta, da mita muke amfani. Duk wata muna saka katin dubu biyar ne. In aka yi aiki sosai a watan to muna sa katin dubu goma. A wani zubin ma muna sa na dubu goma sha biyar har dubu ashirin. Amma a wata ma ba sa katin dubu biyar, dubu goma, dubu biyar, dubu goma ba ko da yaushe muke sa na dubu sha biyar da dubu ashirin ba. Sai in an samu aiki sosai haka irin lamu kwana muna kai irin sati ɗaya, sati biyu ana aiki safe rana dare har wa shegari muna aiki. To shi ne ake sa kati yana kaiwa kamar na dubu goma sha biyar zuwa sama. Amma ba ma amfani da wutar lantarki daret da mita muke amfani.

Ina brush, ina goge haƙora na su biyu ne a rana kullum. Da safe ina tashi na yi sallah, sauransu to kafin na zo na ci abinci ina wanka wajen da zan yi wanka to ina brush. Na goge haƙori na, na yi brush to sai kuma da daddare ina tashi na koma gida na ci abinci kafin na kwanta ina ƙarin brush. Ina yi brush sai na dawo na yi sallah shikenan sai na kwanta shikenan. So biyu nake wanke haƙora na a rana.

Eh, na tarawa ko a shago wajen aikin na tarawa ko kuma a kasuwa wajen mahaifina, in na ji taya shi mahaifina kasuwancin shi da yake yi, shima ina taya shi. Da sauran ko abokanai na haka suna kira na shima ina taya su maɗayi. Ina tarawa wannan ɓalogi.

Eh, ba mana ƙasa a gidanmu amma yallai ƙasan da ake fito wa a gidanmu ake share wa farin ƙasa ne ko ƙasan da aka ginin gidanmu farin ƙasa ne ko ɗayan gidan da mahaifinmubya ke gini. To can ɗayan ɓangaren mu shi ma farin ƙasa muke amfani da shi ba mu cika amfani da jan ƙasa ba da farin ƙasa muka fi amfani ko a gidan mu ma farin ƙasa ne.

Gaskiya a gado kanka tifa nafi kwana, gaskiya bana kwana a ƙasa. Ɗakina da yake farmhouse a gado nake kwana. Ɗayan ɗakina ma da na kama a can wani anguwa da nake wana aiki sati sati, shi ma a kan gado nake kwana. Gaskiya bana kwana a ƙasa, a kan gado akankatifa nafi kwana gaskiya.